Menene babban nasara da kuka samu a wurin aiki, shine na ɗaya gaskiya. Nasara da muka samu na ɗaya shine na ɗaya, yanda muka saba muka share 'yan bindiga a gefen arewacin Najeriya. Kaman wurare kamar Maiduguri kenan. Bayan Maiduguri kuma muka yi har Damaturu. Daga Damaturu kuma muka yi har zuwa Katsina. To har yanzu dai munakanci nasara dai kuma wancan kuma shine babban nasara dai ko wurin ta'adda a ƙasan arewacin Najeriya. Gaskiya wancan mashin wani babban nasara ne kam tare da mu.

Yaya nake gina dangantakana da, da kasuwanci? Eh kasuwanci abu ne wanda gaskiya harga Allah, abu ne wanda ba kowa bane, zai samu yayi kasuwancin nan ko ba haka bane. Ko waƴansu dole, dole kuma akwai wanda kuma zasu yi kasuwanci. Ba lallai bane sai kowa, eh kowa a nan wajen, zai samu yayi, zai yi kasuwanci. Un-un, dole akwai wa'insu kalan mutanen wanda su kasuwanci baya, baya ta ɓangaren su, kuma ko baya ta wajen, wajen su haka zance dai.

Kuna tambaya yayanake biyar da ra'ayi a aiki? Inda nake biyar da ra'ayi a wajen aiki shine tun da dai na kaskanta wannan nawa har na samu na shiga aiki. Dole kawai ko min da zan yi kawai sai da abun shi ne a hankali. Ko haka ba ne? Maganar gaskiya. Duk abun da nake so ne dole sai in bi shi da haƙuri. Kuma kasan haƙuri kuma maganin abubuwa ne da dama. Eh, ya nake, ya nake biyar da ra'ayin a wajen a aiki? Ban da wani ra'ayin aiki tun da har na haƙuri sabon na kwantar da hankalina kuma na ci jarabawa na rayuwan kala kala, kala kala. To nikam gaskiya. Ai, a'a. Inda ina da, inda zan sa ra'ayi dai ba zai aiki ba. Zan samu na in je gida, nima in buɗe wurin aiki ra'ayi na wanda ni da kaina zan ta yin abubuwa na ba sai da shawarin mutane ba. Eh banbancin ke nan. Wuya, ko haka ba ne master?

Kuna tambayana ko ina fikicin tufafi? Ai, ni kam duk abin da zai ce wai maganan tufafin ko wani abu aka yi kam, ba a ruwa na a ciki fa. Ni Hausan magashi nan dai, nima yanzu nake ɗan samun, nake ɗan samun in yi tauka wurin koyon nan ma. Nima gaskiya koya ma nake har yanzu. Ba ƙasa wallahi halin da nima ɗan.